Eh, ina kallon taurari da daddare saboda kallon taurari da daddare abu ne mai matukar dadi yana baka nishadi. Yana dauke ma kewa ka ga ƙudura ta ubangiji da abubuwan da Allah ya halitta a sararin samaniya. Ka san cewa lallai duniyar nan akwai wanda yayi ta, ba ita tayi kanta ba kuma akwai dalilin wannan.

Eh ina, eh ina bin ƙa'idodin aiki domin bin ƙa'ida ta aiki abu ne mai mahimmanci. Dole ka, dole ne ta iyyka bi da shi ne zaman lafiyanka a wajen aiki. Domin idan a wajen aiki ba ka bi doka da ƙa'ida ba, to ai ba za ka zauna lafiya ba dole ka dinga samu matsala. Don haka ina bin doka da ƙa'ida ta wajen aiki sosai. Da suɗa kai kamar yadda ƙa'idar aiki ya tanada duk wani abu ina bin doka.

Eh ina cin tafarnuwa, tafarnuwa ayi maganin sanyi ce don haka ina cin tafarnuwa kuma magani ce, tana maganin abubuwa da dama sosai. Domin abubuwan da take magani guda talatin da shida, don haka cin tafarnuwa abu ne mai kyau. Koyarwa ce mata addinin, mu dudda ce wa mutane ba sa san me wanda yaci tafarnuwa to amma ina ƙari nagana na cita ta wata hanya yanda zan ɓoye, na ci a cikin wani abu ko na haɗiye ba tare da tamin wari ba ko taya zamuje ma'addadan shiga cikinsu ne ma'amala da su ta yau da kullum.

Eh, ina sha ruwa mai sanyi domin sha ruwa mai sanyi abu ne mai amfani musamman lokacin zafi. Idan ka gaji, za ka sha ruwan sanyi, za ka da cikin haiwacin ka. Ko da azumi, idan ka yi azumi ka sha ruwan sanyi, za ka da cikin haiyyacin ka. Ko lokacin da ka ji kishin ruwa sosai ana zafi, za ka sha ruwa mai sanyi domin ka ji daɗi ya koroma zafin da ke cikin jikin kawai.

Anan tambayar, "Nafi son shinkafa." Shinkafa abune mai daɗi, ai ni tafi riƙe mun ciki ma musamman da rana. Amma ina nafi son shinkafa gaskiya. Nafi jin daɗin ta kuma ita shinkafa an fi sarrafata ta inda kake so. Zaka iya ci da mai da yaji, zaka iya ci da miya, zaka iya ci jalof, ka haɗe tare, zaka iya ci da wake, zaka iya ci da taliya, da shauran abubuwa dai da sosai duk zaka iya ci da shinkafa. Madara ma har ita iya haka za lka iya shanta da ruwa to dan haka shiyasa nafi son shinkafa.

Ina cin abinci a wajen aiki a ofis dina ko in na fita a wajen da aka tanada hanyoyi wajen siyar da abinci idan ba mu sai da abincin mu su zo ba. To na kan ci a cikin ofis dina. A cikin ofis dina na kan ci abinci a wajen aiki ko in muna ofis kenan ko muna filtuwa fillai in samu wuri inci inda yana aikinmu muna zuwa fillin mu.

Nafi san tufafi mai auduga kala purple blue da baƙi. Ina fi sansu tufafin auduga ban fiye son tufafin roba ba saboda shi tufafin roba na da zafi shikuma tufafin auduga bayi da zafi za ka iya sashi a ko wane yanayi da ko wane. Lokaci don haka nafi sansa na fisan tufafin auduga.

Ina iya tafiyar nisan kilomita goma har zuwa ashirin da biyar ma haka ba. Domin ina da training da juriya nawa nnan. Ina iya nisan tafiyar kilomita ashirin da biyar ma. Kilomita goma har sha biyar duk ina iya yi. Ina nisan tafiyar kilomita goma, sha biyar, ashirin da biyar duk ina iya.

Sau huɗu a wata. Duk karshen sati ake rubutawa a tura. Ina rubuta ra hoto sau huɗu a wata duk ƙarshen sati ake tura rubuta a tura. Ina rubuta ro hoto sau huɗu a wata duk ƙarshen sati, sati ake rubuta. A wata sau huɗu kenan a haka na ke tura rohoto a wata sau huɗu. Zan samu takarda biro na rubuta duk wani bayanan ko wani farantin abu sai na tura.

Ina daidaita ayyuka da rayuwana ta yadda zan tsara lokacin aiki zan yi aiki, lokacin da ba na aiki ba, ba zan yi aiki. Ina taso daga wajen aiki zan je in yi wasu abubuwa na kuma wasu abubuwan na kan hakura da su. In gyara shigan mun lokacin aiki domin shi aiki shine akan gaba da shi, za ka samu abun da za ka rayu. Kai du wani abu da ya kamata na rayuwa dai yau da kullum.

Ina jin hayaniya a abun da ke damu na, musamman in lokacin ina cikin damuwa. To idan hayaniya ta yi wa wani takan dame ni, hayaniya na damuwa musamman lokacin da nake cikin hayaniya, bana son hayaniyya ko ina so na yi tunanin wani abu. To a lokacin inda hayaniya a wajen takan dame ni sosai, matuka ga takan dame ni sosai damuwa a lokacin da nake son na yi wani ko nake son na yi wani tunani.

A'a bana rike riga a aljihu na. Bana rikewa saboda ba wani abunda ya dace ba. Bai kamata mutum ya rike riga a aljihunsa ba yi ba koyarwa ba bace ne. Inkariƙe sai ya ɗauka, wani abu ne na daban. Dan haka bana rike ba. Za a iya ma kallan wani abu na daban a sosai, tambam kana rike riga a hannunka dan haka. Ni bana rike riga a hannu na gaskiya. Bana rike riga a hannu.

Yawan ayuyuka, mun samu babban nasara kawu ce domin a lokacin aiki mana so mutum ma wani manufa to muka yi ƙoƙari murhun gamani shine babban nasu babban lokacin mana saboda kuma da mutum ma wanzan ɗakiya suna da yawa sai ya sawa. Na farko tun kamfanin yana ƙaramin bai taka kara ya karya ba muka yi ƙoƙari muka gan mun kafa shugaban yana shi da yanda zamu dinga samun ayyuka yanda ya kamata. Wannan babban nasara ce tun bai yi ƙari ba tun ba ma samun ayyuka muka lura muka fara samu.

Ina ajiye kwafin bayanika saboda, ajiye kwafin bayanika saboda wani lokuta abu ne mai muhimmanci, mai matuƙa sosai saboda ko da wani abu zai taso, zaka iya bayyana shi. To don haka dole ina ajiye kwafi na y, i haka saboda shaida ne na an yi wani abu, ko ba'a gudanar da wani abu ba ayi ba ko an gudanar, an yi shirin yi ba ai ba, ko kuma abu ba an yi shi ba. Nakan ƙarɓi nagana ajiye shi, dole ne.

Muna da madubi guda shida a gida. Muna da madubi guda shida a gida. Muna da ɗaya a ɗaki, na ɗaya a tsakar gida, ɗaya a ɗakin babata, ɗaya a ɗakin babana, ɗaya a ɗakin yayyuna. Duka muna da su. Muna da madubi guda shida a gida. Muna da madubi guda shida. Muna da madubi guda shida. Muna da madubai guda shida da su muke amfani, muke dubo fuskokinsu.

Na fison gidan abincin da ake saida irin abincin ƙabilana shine Alshabbab. Na fison gidan abincin Alshabab, wanda yake a kan titin zoo road kusa da Shoprite. Ananne nake samun duka irin abincin da nake so nawa na gargajiya dana al'adunmu duk muna samu a gurin. Don haka na fison gidan abincin Alshabab.

Eh ina son, eh ina son buɗe taga a ɗaki domin iska ta shigo, ƙau ma ka ga haske. Dan haka ina son in buɗe taga. Ine numfashi ya fita in iska ta zo ta shigo domin ɗakin yayi haske, in ji dadin zama a ciki. Dan haka ina son in buɗe taga a ɗakina. Matuka gaya sosai. Hakan na da matukar muhimmanci ka buɗe taga a ɗakinka. Na buɗe taga a ɗakina.

Eh ina son abinci mai yaji, abincikan da na ke so suyi misali kamar miya farfesu na kayan ciki da kuma irin su amala sannan ina son abinci mai wake da shinkafa da yaji. Dan haka ina son abinci mai yaji sosai musamman yajin ma na barkono a cikin farar shinkafa, a shinkafa kenan indai kuma a tuwo ne haka ko abinci mai miya na fisan yajin attarugu.

Nakan yanka farce duk sati sau ɗaya. Nakan yanka farce duk sati sau ɗaya a ranar Alhamis. In dan zauna in yanke duka faratana, wani zubin ma ko ban kai Alhamis ɗin ba. Dazaran naga farce ɗaya da ɗiya bukata don girke shi idan an kai wasu biyu wajen sau ɗaya amma gaskiya mafi ƙasali na fi yankewa sau ɗaya a sati a ranar Alhamis kenan da yamma.

Ina rufe baki lokacin hamma domin ina rufe baki lokacin hamma. Domin rufe baki lokacin hamma abu ne mai kyau koyarwa ce ta Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah ce. Domin barin buɗe baki a, a lokacin hamma bakin zai iya makale ƙuɗin cututtuka na iska da makamatan su shige ma. Haka ina buɗe baki na lokacin hamma kuma ina rufe shi amma ina rufewane dai gaskiya ba buɗewa ba. Shi ne abin da nake yi.

Na fi son taxi. Na fi son taxi domin taxi ta fi sauri kuma ita ƙarama ce. To ba saurin cika kuma ita ta a kuɗewa. Ita kuma bus ana sa kuɗi yawa kuma yanayin tafiyar ta ba kamar na taxi ba wajen sauri, a hankali, a kuma ita bus ana ɗiban mutane buhi daban daban. Ita fa taxi gurin da ake ɗauka kaɗan ne abin da ake ɗauka.

Eh ina kunna sanarwar apps amma ba kowane apps nake kunna sanarwar su ba. Na Kufi kunna mafi muhimman cikinsu wanda nake da muhimman cikinsu wanda za su sanar da ni wani abu da ake ciki. Misali kamar Telegram, WhatsApp, Twitter, Facebook, Truecaller duk na fi kunna waƴannan saboda muhimmancin su da kuma suna sanar da ni abubuwan da ake ciki.

Umm, na fison ayaba, kankana, abarba, lemon zaki, aful, mangwaro. Tufa kenan shine aful, na fison su. Na fison kayan zaki masu dan ruwa ruwa, kayan marmari masu ruwa. Irin su na fiso shine kamar lemu, kankana, abarba, ayaba, gwanda. Duk na fison irin wayannan, nafi jin dadin su.

Ina yin abubuwa da dama don ƙara aiki. Misali, nakan tsara lokacin da zan yi kowane aiki da yazo domin na ƙara kuzari na yi shi yanda ya kamata. Nakan iyayin haƙuri, juriya da koyon aikin domin na tabbatar na yi shi a aiki sosai kuma idan ban iya abu ba, nakan tambaya a koya mun. Nakan iya na doga nayi bincike sosai akan yanda zan gudanar da abubuwa shine yanayina.

Ina son ziyartar. Ina son ziyartar, Saudiya, Makkah, Madina, garin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daga nan ina son zuwa Amerika a Najeriya kuma ina son zuwa Lagos da Abuja da Kaduna. Afirika kuma bana son zuwa kowace ƙasa amma a Asiya ina son zuwa Saudiya. Europe kuma ina son zuwa America da England.

Ina kwana, ina kwana kaman misalin ƙarfe goma. Ina kwana kaman misalin ƙarfe goma. Abin da ya yi sha ɗaya, sha biyu duk ina kwana. Ya danganta da lokacin da na gama duk wani abu ba da nake san yi a wannan lokacin. To a lokacin nake kwana sune wannan lokutan kwana a lokacin nake samu na yi kwana. Ƙarfe goma sha ɗaya, sha biyu ina kwana.

Anguwar mu lafiya lau. Unguwar ƙwarai mu a bakin titi muke, ciranci gidan dakali wajen gidan gado da masu kwanan nan ma a can gaban mu aka kashe mutane dayawa amma ake cewa ta ɗaurayi ne waje jan unguwar mu aka shiga aka haura gida aka kashe mata da mutum bakwai yara. Amma ina Daurayi ungwar mu tana nan lafiya lau.

Launin jaka ta kuɗi guda biyu ne akwai koriya. Wane launin jakar ku ta kuɗi akwai ja, akwai yeluwa, akwai koriya. Shi ne launin koriya, ja, da ruwar ƙasa da yeluwa da koriya. Hadda baƙama dun munadashi. Shi ne lauyokan du ka kuɗin ba guda ɗaya bane jakar kuɗin mu kala kala ce.

Nafi al'amun mu ke yin aji tare da ƙungiya cikin tsari da doka da ta ƙungiya da ta tanada ko ta wuraren aji. Haka mu ke yi, ba ma kariya, doka da ƙa'ida na aiki da ƙungiya ta tanada. Ko wacce ƙungiya ce mata, kuma muna ba ta shaharar mu da duk wajen mu na aiki da mata, ba mu ƙi sa haka. To haka mu ke yin ayyukan mu cikin tsari da doka mai wuche ga mata.